Kana iya tsalle igiya? Eh, ina iya tsallaka igiya saboda na tuna a lokacin da muke yara muna wasa da igiya. Muna wasan igiya wanda ya zaman tucewa mutum ɗaya zai iya yi ko kuma in ce mutum uku za su iya yi. Wani lokaci idan mutum ɗaya zai yi, shi kaɗai ne zai dinga juya wannan igiyan kuma yana tsallakewa igiyan. Tanabun ƙarƙashin ƙafan shi yana wucewa, shi yana yin tsalle. To wannan wani wasa ne wanda ya zama na tucewa yana da daɗi sosai. Duk wanda yake lokacin da mutum yake yaro, aa, da wuya a ce mutum bai gan ana yin irin wannan ba ko kuma ko bai yi ba. Amma gaskiya ne na yi irin wannan wasan sosai. Sai kuma wanda ya zama na tucewa mutum uku ne. Mutum ɗaya zai riƙe gefe ɗaya, mutum ɗaya ya riƙe ɗan gefen tukuna sai aa zo a ce to tun da abin ya faru haka su za su dinga juyawa. Idan, idan, idan su suna juyawa sai mutum ya dinga yin tsalle wanda yake tsakiya. Wanda shi ba zai riƙe igiyan ba shi zai dinga yin tsalle. To wannan shi ne ya zama na tucewa wasan da ake yi tun lokacin da ake yaranta. Wanda ya zama na tucewa wannan wasa yana da daɗi sosai. Wannan wasan tsallake igiyan nan za ta juya ana tsallakewa, ana ƙirgawa, ana ƙirgawa har idan ya zama na tucewa ƙafan mutum ya taɓa kafin wani kuma a cikin waɗanda suke juya igiyan sai shi ya dawo tsakiya. Sai wanda igiyan ya taɓa ƙafan shi sai sai, sai ya kuma gefe shi ma ya riƙe igiya yana juyawa saboda wancan ɗan ma ya yi. Haka za ta yi har, har, har kowa ya yi. Sai kuma a lokacin da na je bautan ƙasa a, a jahar Taraba a lokacin to wannan wa-- wannan lokacin duk dole dole ne sai mutum ya yi irin wannan. Sai mutum ya yi, sai mutum ya yi ya tsallake igiya sosai. In ba haka ba ma ba za ma, ba za ma bari mutum ya wuce wannan takaran ba. To da tsallake igiya da hawa igiya duka ya zama abin da ya zama na tucewa dole ne mutum ya yi a lokacin da idan yana wannan wajen. Sai kuma na tuna lokacin da nake neman aikin soja, aa, nan gidan sojoji wanda ya zama gidan sojojin sama wanda yake nan Air Force. To a lokacin idan ya zama na tucewa mutum yana yin muna yin screening a lokacin to musamman lokutan suna faɗawa ne kamar lokacin azumi. To a wannan lokacin idan ya fara lokacin azumi su dai babu ruwan su. Ko lokacin azumi ne ko ba lokacin azumi ba. To da mu da musulmai waɗanda ya zama na tucewa muna azumi da waɗanda ba su yin azumi ba a bambanta mu. A lokacin nan idan za mu wuce akwai igiyoyin da aka zagaye wajen da shi wanda ya zama na tucewa mutum kawai ba zai iya zuwa kawai ya wuce ba. Amma idan mutum yana so ya je wajen ya wuce saboda ka samu matsala ko kuma saboda kar a kama shi, a lokacin ne idan ya zama na tucewa ya taho da gudu. Idan mutum ya taho da gudu, mutum ya taho da gudu kawai sai, sai ya zo tsallake. Mutum ya zo tsallake wannan igiyan nan kafin mutum ya-- wanda muke wajen kafin mu samu yadda za mu yi mu je mu siya abin da muke shan ruwa. So wannan abun tsallake igiya ya zama kamar abin da ya ja mana abin da ya riƙe ya biya mana jiki. In ba haka ba to gaskiya akwai alamuran nan ba zai yi daɗi sosai ba a irin wannan yanayi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh, ina zuwa kasuwa kullum kusan kullum. Wani lokaci zan je kasuwa ranan, ranan Litinin, Litinin, Talata, Laraba, Lamis, Juma'a, Asabar. A cikin kwana bakwai ina zuwa kasuwa kwana shida. Abba idan kuma ta kama wani lokaci ina zuwa ranan, ranan Lahadi. Saboda ya danganci inda aiki yake. To, wani lokaci a lokacin da nake zuwa kasuwa da safe, ba wai da sassafe ba. Wani lokaci ma yana iya kamawa irin ace irin sha biyu saboda sha biy na rana saboda ya danganta da yanayin aikin da yake ƙasa. Shi ne yake danganta da yanayin, danganta da yanayin lokacin da nake zuwa wajen ayyukana. To, shine yasa ya zamantocewa wani lokaci idan ma babu aiki zan iya zama a gida. Idan ya zamantocewa aikin ya zama aikin gaggawa, to wani lokaci da sassafe zan fita in je wajen aiki. Kuma ayyukan sun danganta ayyukan safe. Akwai ayyukan safe, akwai ayyukan rana, akwai, akwai ayyukan yamma. To, duka waɗannan lokuta, abin da ake la'akari da su shine yanayin ayyuka. Kaman lokacin da akwai ayyuka sosai, irin wannan lokacin to wajen aiki, zuwa wajen aiki da wuri-wuri ne saboda ayyuka suna da yawa saboda mutum ya samu ya kammala wannan aikin ko kuma wannan ayyukan a kan lokaci. To, irin wannan idan ya zamantocewa babu wanki sosai to ko mutum yana so ya saurin fita ma a zai ce bari ya dan samu ya dan huta kafin ya zamantocewa zai je wajen aiki. To, duka irin wannan abubuwan, irin wannan lokutan suna da muhimmanci sosai saboda wanda yake fita ya je aiki da ya yi zamantocewa akwai aiki sosai a ƙasa. To, dole zai samu ƙarfin gwiwa kuma zai samu kuzari. Na wanda zai sa ya yi sauri ya fita ya je, ya je wajen aiki. To, duka irin wannan abun shine abun da ake, ake dubawa. To, shi wannan zuwa aikin musamman wani lokaci idan ya zamanto aiki ne na makaranta wanda ya zamantocewa na koyarwa. To, irin wannan yanayin fitan shi fita da sassafe ne saboda ya kamata a ce wai malami ya riga ɗalibi zuwa makaranta saboda idan wannan ɗaliban suka zo ya kamata ace su taɗa wannan malamin a makaranta. Saboda ko da idan ya zamantocewa iyaye za su rako yara ko kuma idan ya zamantocewa akwai wasu matsaloli. To, irin wannan wasu damamaki ne da ake iya amfani da su wajen magance, wajen magance wannan matsalolin nan. To, duka irin wannan abubuwan shine abun da ake dubawa kuma shine abin da ake la'akari da su. Har a wasu makaranta idan mutum yana aiki, idan ya zamantocewa bai je a kan lokaci ba. To, akwai wasu kuɗaɗe da ake cirewa a cikin albashin waɗannan malaman saboda rashin zuwa a kan lokaci.